Dakin da nake fi so sosai shine ɗakin kitchen dina, ɗakin abinci, ɗakin dafa abinci na. Ina son ɗakin dafa abinci na sosai kuma idan ina da sabon kaya a cikin kitchen dina nake jin farin ciki sosai. Ina son in dinga ganin ɗakin abinci yayi kyau, yayi haske, yana da neat, an wanke ko'ina yana haske. Zan iya zauna a ɗakin abinci na in yi awa dayawa ban fita ba domin so da nake so ɗakin abinci na da kyau. Shine zan iya zauna a ciki daga safe har rana. Ina ta dafuwa, ina ta wanke wanke. Yanda nake son in dingayi a cikin ɗakin abinci na kenan. Kuma a kan kayan da inda yake da kyau gaskiya bana son sosai shine ɗakin abinci na, dafa abinci, wurin dafan abinci na kitchen. Bayan ɗakin dafa abinci na, ina son ɗakin wanka na sosai yayi kyau. Amma ɗakin da ni nafi so sosai shine ɗakin dafan abinci. Ina son ɗakin dafan abinci na sosai sosai ba kadan ba. Shine wurin da ni nafi zama. Ina nan ina ciki kullum da kullum, yauwa shine ɗakin da nake fin so sosai. Amma bayan ɗakin dafan abinci kai gaskiya sai dai ɗakin kwanciya na ma sai dai lokacin da nake son in yi barci shine nake shigowa cikin ɗakin kwanciya na in zauna. Bayan haka in kwanta ko in gyara kaya ko wani abu amma idan na tashi a ɗakin kwanciya na da safe na fita, toh bana shigowa sai dai in zan je in ɗauka abu ko zan yi wani abu don bana bacci rana. Sai dai in shigo cikin ɗakin abinci, in yi girki, in dafa wa maigida na abinci. In na dafa mashi abinci sai in yi shara, in adana wanke wanke, in wanke kwanoni, in adana. Ina toh idan na gama komai da komai a cikin ɗakin dafa abinci na sai inji kamar ni na, na ga na, na haɗu. Ni ne yanzu ina da tsafta a duk garin dan ɗakin dafan abinci na yana da kyau. Amma in ɗakin dafan abinci na biye da yana da datti ko wani abu a ciki ko wani irin an bazu, an adana ko'ina ba ko wani abu sai na dinga ji kamar bani da lafiya. Don gaskiya ɗakin dafan abinci na shine ɗakin da nafi so sosai, kuma bana son in gan shi da datti ko bana son in gan shi cikin wani hali ko wani abu. Shi ya sa nake fi son in shiga ɗakin dafan abinci na ba kadan ba. Shine ɗakin da ni zan iya zauna daga safe har rana har yamma. Ina cikinta ban fito ba, ko ban ji gajiyar da zan fito ba, ko bana ma son in fita ko wani abu. Shine ɗakin da ni nafi so sosai shine dafan-- ɗakin dafan abinci na. Ɗakin dafan abinci na ai zan iya zauna daga safe har dare har rana har wani lokaci ban fita a ciki ba kuma ina son in zauna har, har, har, har tunda shike akwai abun da za'a dafa. Ba sai in zauna a cikin ɗaki daga safe har rana ba. Tunda me ma zan fita in je in yi a waje ko a cikin ɗakin kwanciya na. Ɗakin kwanciya kawai ni ina ganin ɗakin bacci ne kawai. Bayan haka kuma ba wani abun da zan yi a wurin. Amma gaskiya ɗakin dafan abinci na, ina son zama a wurin.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Wurare masu hayaniya ba wurin zama ba ne. Wurare masu hayaniya ba wurin da dadin da mutum zai iya zauna yace ya yai minti ɗaya ko ya yi minti biyu ba. Domin wurare masu hayaniya sai dai ihu, za ka dinga ji ana zage zage, ana ta wani halba halba daga nan ka gane an fara dukan mutane. Gaskiya bana iya zama a wuri mai hayaniya. Gidan da aka haife mu ana da mata guda biyu, sai babanmu, sai yaran mu mun kai goma kanmu. To kowane lokaci gidan yana da hayaniya ko yana da hayaniya. Amma bayan gidan babanmu gaskiya bana son hayaniya. Dan ma akan gidan babanmu ne ma da aka haife mu, shi ya sa na gan hayaniya amma bana son shi ba. Akan gidan da aka haife mu ana da hayaniya kowane lokaci. Bayan gidan babanmu gaskiya bana son zuwa wurare masu hayaniya ba, dan dai ba zan ma iya zauna ba. Tun girman da mutum ya yi a cikin hayaniya, sai yazo kuma ka yi girma kana nan kana kan wurin hayaniya, gaskiya ni bana iya zuwa wurare masu hayaniya ba. Domin ni bana son hayaniya, wurin da yake hayaniya ciwon kai yake ba ni. Sai dingajin kaina yana min zafi, yana ta min ciwo, yana ta min wani iri kamar baran ma ji maganan da mutum yake gaya. Ko zaka kana san ka yi wani magana ma, kai kanka ba za ka iya yi magana ba domin ko ina yana da hayaniya ba za a iya jin ka ba. Wani abu haka da haka na ce to gaskiya ni ba zan iya zama a wuri mai hayaniya ba. Ko ya aka yi da ni ma in dan wuraren yana da hayaniya to ni ba zan yi wurin ba, bana ma son in je wurin. Akan ko ka yi magana naka ba za a ji naka ba, sai dai a dingajin wani hayaniyan da ake ta yi a wurin. Ni banda wani ina da murya babba amma bana son ihu. Dan idan na yi ihu sai kai na ya fara mun ciwo. In kai na yana mun ciwo kuma to bana jin dadi. So bana son wurare masu hayaniya akan ciwon kai. Na tsani ciwon kai a rayuwan nan domin idan kai na ya zo yana mun ciwo, sai kaji abu komai ba dadi a wurin mutum, sai kaji komai yana maka sami. Da abin da yasa kenan ni gaskiya na ce duk wuri mai hayaniya gaskiya ba zan iya zuwa ba. Bana son zu son wurare masu hayaniya. Gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Don wurare masu hayaniya wurare ne masu damuwa. So bana son zuwa wurare mai hayaniya. A kuka zo ka ji an fara wani dambe, ana ta wani dambe, ana ta dukan mutane, ana ta ah! Ba zan je wurin ba. Don daga hayaniyan ne ake zo ayi wani abu. So bana son zuwa wurare masu hayaniya domin ni bana son matsala ko bana son wani abu ya kamar dani a waje. Wai an ce ana hayaniya a wurin kuma an gan ni a wurin. Gaskiya ba za a gan ni a wurin ba domin ni bana son wurare da ake hayaniya sosai ba ko kada. Ba zan ma iya zuwa wurin ba domin haihuwa na a wuri mai hayaniya aka haife ni. Kuma ba zan iya sake zuwa wuri mai hayaniya ba.

Eh gaskiya nikan iya rera waƙa, nikan yi dai ɗan ƙokari na iya rera waƙoƙi. Waƙoƙin da nake rerawa irin waƙoƙin da na iya ko waƙoƙin da na ji kuma na iya waƙan to sai ka zo ka ji ina ta rerawa. Amma ka ga waƙan su Davido da waƙan su Nicki Minaj duk na iya rera su. Sai dai sabobin da suka fita irin jiya na, na shekaran jiya shine ban iya rerawa ba. Amma na iya rera waƙoƙi sosai don iya kacin gwargwado. Waƙan da na sani, nikan, nikan ma ji in koya waƙan ne. In na je zan jan googling lyrics na waƙa, sai in koya waƙa. Zan dinga karanta waƙan a hankali, a hankali in na koya waƙan sai ka zo ka ga ina ta rerawa, ina ta rera waƙoƙin a gida. Yauwa abin da nake yi kenan nikan dauka lokaci na jan koya waƙa. Bayan na koya waƙa, sai in zo in dinga rerawa. Nikan rera waƙoƙi a gida idan ina dafa abinci ko ina wani wanki ko ina, bana yin wani abu ko abu na damu na to. Sai ka ga ka zo ka ji ina ta rera waƙoƙi da kaina. Amma idan ina da farin ciki sosai zan sa waƙan, in dinga ji ina ta rerawa, ina ta rerawa waƙan yana nan yana ta yi ni ma ina, ina ta rerawa. Amma bayan haka, ba irin rera waƙoƙin da zan shiga ɗakin wanka ina rera waƙoƙi sai ka zo ka ji waƙan da daɗi. Bayan ka fita ɗakin wanka sai ka zo ka ji waƙan da ka yi kuma bai yi wani daɗi ba na ce to gaskiya. Sai dai ka zo ka ji ina don koƙarin rera waƙoƙina a waje. Amma idan na recording murya nan da nake rera waƙoƙin sai in zo inji kaman waƙan bai da daɗi. Amma lokacin da nake waƙa, waƙan gaskiya sai yana da daɗisosai. Sai ka ji kaman waƙan da nake yi kaman Davido ne yake yin waƙan. Amma bayan na gama waƙan ko na zo na play record ɗin zan ji kaman waƙan bai da wani daɗi ba. Ban san me yasa ba. Amma gaskiya ina koƙari ina iya rera waƙa sosai a gida, lokacin da ina gida. Sai ka zo ka ga ina ta rera waƙoƙi. Ko lokacin da na je ƙauye ɗakin gidan baba na sai ni da 'yanuwanne na, autan mu da kanwa na muna son rera waƙoƙi sosai sai mu dinga rera waƙoƙi sai nashi ko waye nashi. Gaskiya muna son rera waƙoƙi, mu kan yi koƙari dan ya zo ga wurin rera waƙoƙi da wani lokaci muna don iya kacin kokarin mu. Ni na iya rera kaɗan kaɗan amma gaskiya ina, ni abin da ya sa ma nake rera waƙoƙi a kan ni, ina son waƙoƙi ne sosai. Ni ina son sa mutum ya ji farin ciki, yakan kwantar ma mutum da hankali, yakan rage wa mutum tunani da waɗansu abubuwa. Rera waƙoƙin da nake yi dalili ma da nake rera waƙoƙi kenan gaskiya ina son rera waƙoƙi. Na ma iya rera waƙoƙi.

Ni gaskiya bana son shan kofi ba, sai dai shan shayi. Ni kowane safe idan na tashi, zan sha shayi da biredi da ƙwai. Kamansi anjima da rana zan ci wani abu. Na goma ce in sha kofi da kamar lokacin da ko in na sha hayaki maybe yana takura mun sosai. Ina son idan share idanuna shine zan don sha kofi kadan. Bayan haka kuma bana sake sha sai bayan lokacin watanne ko shekara ma. Gaba ɗaya bana shan kofi sai dai in sha shayi. Na fi son shan shayi. Shayi yana, yana da daɗi domin ni ina son kayan daɗi, zaki zaki sosai. Abin da ya sa bana son shan kofi kenan. Kuma kofi yana nan, yana da daci. Abin da ya sa bana son shan kofi kenan yana da daci kuma yana lalace hakoran mutum sai sa hakorin mutum ya koma yayi baki. Kire sai kagan ka wani mumuna, hakorinka sun yi bakake, kana nan ana kallon ka, sai anan gama ka dariya. Kuma ni likitan hakora ne. Bana son abin da zai sa hakorina ya canza kala ko kadan ba. Bana son shan ko hayakin da nake sha ma nakan wanke hakorina sau biyu a rana ɗaya. Ina lura da bakina sosai ba kadan ba. To gaskiya ba zan iya shan kofi ba. Barin iya shan kofi kamar yadda nake shan shayi. Idan shayi ne nakan sha shayi kullum. Zan sha da safe, sha da rana sai in sake sha gobe. Zan sha shayi ko wane lokaci. Idan ma ina jin yunwa sai gagana a buƙi shayi na sha a gaskiya. Ah, na fi son shan shayi. Bana shan kofi ba ko kadan domin kofi yana da bai da zaki ba, yana da daci. Kire sai kagan ka wani mumuna, hakorinka sun yi bakake, kana nan ana kallon ka, sai anan gama ka dariya. Abin da ya sake nan ni gaba ɗaya bana son shan kofi ba sai dai in sha shayi. In naga mutane masu shan kofi sai dain dinga ce, "Sannin ku da ƙoƙari bana ma son iya." Ni kaina abina ba zan ma iya sa shi a bakina ina ta sha, ina ta sha ba sai dai irin sodiya a cikin lokaci mai nisa ne zan iya sha. Maybe lokacin da ko na yi shaye shaye, na ga idona bai iya buɗewa ba ko kadan shine zaka gan na don sha maka kofi kadan. Amma bayan haka ba zan sha maka kofi ba domin ni bana son kofi. Ni ba kofi lover ba ne ko na mintiya. Na fi son shan shayi. Ina shan shayi sosai. Son sa mishi madara ya yi yawa, ya sa mishi Milo ya yi kama. Son sake sa mishi suga sai ka ga ya yi zaki sosai, yawa mai kauri kuwa nake son sha. Shayin da nake sha a gidan, gida nake na. Bana shan shayi mai barkatai ko wani abu a, a gaskiya sai dai sha shayi mai kauri, mai daɗi, mai zaki. Shayin da nake son sha kenan.

Yanda nake bikin ranar haihuwa na wato shine birthday na wa, yanda nake yin bikin ranan haihuwa na shine nakan dafa abinci, nakan sa waƙoƙi a cikin spika, zan sa waƙoƙi a cikin gidana dai. Zan sa waƙoƙi, in dinga jin waƙoƙi masu dadi, waƙoƙin da nake so. Kuma tun da ni ina yin cake, sai in yi ma kaina cake. In hajiye a cikin freezer, da ni da yarona da iyalina sai lokacin da dare ya yi mun gama harkokin mu sai mu yanka ko da rana sai mu yanka, sai a mun addu'a, sai in hura candle. Bayan haka kuma shi ke nan sai a dinga jin waƙoƙi. Maigidana zai siya mun kyauta. Wani lokaci yakan, yakan ma ban kuɗi ne. Duk bikin haihuwa na yana ban kuɗi. Zai tura mun ko dubu hamsin ko ya tura mun dubu ɗari da wani abu. Maigidana haka yake mun ranan bikin haihuwa na. Ya ban seventy thousand, ya ban fifty thousand. Duk bikin haihuwa na haka maigidana yake mun. Ya ma saba mun tun da muke 'yan mata da 'yan maza. Har yanzu yana mun. Sai ya siya mun jaka guda biyu masu kyau, ya kawo mun sai ya zo ya bani kyauta. Mijina ne kawai yake bani kyautan ranan haihuwa na. Ze ban kuɗi zai siya mun kyauta kuma zai bani kuɗin in siya cake. Amma tunda yanzu ni da kaina nake yin cake sai kawai nake yi ma kaina cake sai ya siya mun suran abubuwan da yake siya mun. Kuma bikin haihuwa na shine ranan da nake fi jin dadi sai kaga na postin hotuna na a yanar gizo a dinga mun likin, ana mun comment, ana mun wish. Sai bayan haka kuma sai gobe in ka zo ka kwana ka tashi sai ka ji ranan na biyun bai da dadi ko kaɗan domin ranan haihuwan ka ya wuce. Sai ka ji kaman kar ranan ya wuce ba ko kaɗan domin ranar haihuwan ka ne. Sai ka ji ranan yayi wani special, yana wani dadi, yana da wani kyau. Yana yi kaman kar ya wuce ko kar ya ƙare ranan haihuwa na. Bikin da nake yi a ranar haihuwa na ke nan. Gaskiya nake, wani lokaci sai mu fita, mun fita da je mu sha bukaya, mu zauna, mu ji dadi, mu walafa, mu sha iska a waje can kamin mu sake dawowa cikin gida. Yanda nake yin bikin ranar haihuwa na ke nan.

Eh gaskiya ina rera waka lokacin wanka. Daga lokacin da ni na iya rera wakoki kenan shine lokacin da nike wanka. Bayan lokacin da nike wanka bana iya rera wakoki kuma don sai kaji wakan bai da dadi. Amma duk lokacin da kana ɗakin wanka in kana rera waka sai kaji kamar wani professional ne yana wakan da kake yi. Gaskiya na so rera wakoki a dakin wanka domin wakan zai yi daɗi Bayan ka fita daga ɗakin wanka kuma ɗakin da wanka ɗakin in ka fita daga dakin wanka to sai ka zo ka ji wakan da kake yi kamar wani abu ne bai da daɗi kuma muryarka bari yi zakin a ji kuma ba don ka fita a ɗakin wanka. Amma gaskiya na son rera wakoki lokacin da nike yi wanka domin sai kaji wakan ka yana da wani kyau. Zaka ji kamar wakan wani ne yake yin shi ba kai ba. Don dakin wanka yakan sa waka yayi daɗi. Akan ba komai a cikin ɗakin daga abubuwa kaɗan kaɗan ne. Dakin a bude babu komai a ciki sai ka dinga rera waka sai kaji muryarka yayi kyau sosai. Abun da yasa kenan ko kana wanka sai kana goga jiki sai ka dinga jin wani dadin ruwan kawai sai in fara rera wakoki. Ina son rera wakoki sosai ba kadan ba. Nakan rera wakoki lokacin da nike wanka. Barin ma san lokacin da na gama wankan ba. Bana son tunani a dakin wanka. Me a wurin kaje wanka ba za ka yi farin ciki kana wanka ba? Ka dinga rera wakoki kana wani wasa ko wani abu. Rera wakokin da nike yi kenan. Na iya rera wakoki a dakin wanka lokacin da nike wanka sosai. Nakan rera waka lokacin da nike wanka. In na gama wanka ma zan dinga rera waka har in shiga cikin dakin da zan je in shafa mai. Bayan na gama shafa mai to lokacin da zaka ga na daina wa-waka kenan lokacin da na gama shafa mai na sa kaya. Amma wani lokacin in kana wankan ma sai in sa waƙa a waya na ne yake yi. Amma yawancin lokaci sai dai inna shiga wanka sai kaji ina ta rera waka mai dadi. Ina ta rera wakoki lokacin da nike wanka yana da dadi in dinga rera waka. Ko lokacin da nike shara ko ina aikin gida sai kaga ina ta rera wakoki lokacin da nike shara, nike wanka, lokacin da nike aiki mai yawa, lokacin da na fi rera wakoki kenan domin ya cire kamar ba kayin komai. In kana shara ba wani ko wani abu sai ka nanzo kana dan waka kana dan rera waka yawwa ya fi dadi idan kana aiki ka dinga rera wakoki. Na ma saba idan duk lokacin sai ka zo kaga ina ta rera wakoki ina ta rera wakoki har in gama aikin da nike yi. Nakan ji kamar yakan sa aikin da nike yi ya gama da wuri.

Kwarai da gaske ina kallon inuwa na lokacin da nake aiki a cikin ɗaki kuma yana da duhu sai na haska wuta to zan ga inuwa na. Sai in dinga kallo ina kallon yanda nake. Wani lokaci sai inuwan ka ya sa ka yi dogo sosai. Wani lokaci sai ka ga ya sa ka ka yi guntu ba ka da tsayi ko ba ka da tsawo ko kaɗan. Amma wani lokaci kuma sai ka ga ya sa ka, kana da ƙaton ciki. Wani lokaci sai ka ga ya sa ka ka yi wani gajere guntu kaɗan. Abin yana bani dariya da kallon inuwa na ke nan. Sai ka ga kamar ba kai ba ne da kake tsaye. Amma lokacin da zai nuna kaman kai ne to kaman kisan da ka yi idan kisan da ka yi ya je sama sosai yana nuna wani shape za ka gan shi a inuwan ka. Amma in ka yi malu ne sai ka ga malun ka a inuwan ka kan ka ya yi kwashe ba komai a kai. Ina son kallon inuwa na dan yana bani dariya. Wani lokaci sai ka gan ka da ƙaton ciki, sai ka gan ka da ƙaton kai. Wani lokaci sai ka gan ka ka yi dogo, ka yi siriri. Sai ka ga wani lokaci ya raba ka. Lokacin da muke yara muna kallon inuwan mu sosai sai mu dinga dariya har muna gudu muna bin inuwar mu. Abin da muke yai ke nan lokacin da muke yara muna kallon inuwan mu. Amma yanzu in na kalli inuwa na kawai sai dai in dinga dariya. Gaskiya ina kallon inuwa na. Eh kam, nakan kalle inuwa na wani lokaci. Ko yanzu ma ina kallon inuwa na. Kai na da yake yi sai wani lokacin zan yi amfani da inuwa na ne kaman shi ne madubi na. Zan kalla yanda kai na yake a inuwa na. Tukuna zan shiga inje in duba madubi. Idan naga yayi dan yi wani iri zan gyara in bai yi wani iri ba to zan barshi kawai Gaskiya anyi mutum yana raye zai kalli inuwan shi har, har, har ba za ka iya dena kallon inuwan ka ba. In ka saba to haka za ka dinga kallon inuwan ka har ka tsufa har ka zo ba ka iya tashi ba. Ai ko kana zama ne za ka kalli inuwan ka. Kwarai da gaske ni kam nakan kalla inuwa na lokacin da na gan shi ko lokacin da hankali na yana wurin nakan kalli inuwa na. In kalla ko me na yi kama dani ne ko me ne. Wani lokacin sai ka dai kalla kawai sai ka yi murmushi. Abin da yake sani kallon inuwa nake nan wani lokaci. Wani lokaci kuma sai ya sa ka dariya domin za ka gan ka kaman wani dabba ne ko wani abu. Wani lokaci sai ka gan ka ka raba kujera. In ka saya kusa da wani abu ne a wurin sai ka ga ka zama a cikin abun. Abun ya dannaka. Sai mu ce lokacin da muke yara mu dinga dariya mu ce, "Eh wani abu ya danna mun kafa, wani abu ya danna mun kai." Duk inuwan ke nan fa. Muna kallon inuwan mu lokacin da muke yara har yanzu kam gaskiya nakan kalla inuwa na lokacin da na gan shi. Zan kalla, zan yi murmushi.

Yanda nake yanka shawara wurin aiki shine, ko mutum yana da wani matsala da wani sai zan dinga basu hakuri. Domin yanayi da mutane sai dai hakuri ko kuwa yanayi da mutane sai dai ka dinga lura. Idan baka zo ka yi lura ba, sai kazo kaga kana ta bin bayan mara gaskiya abunda yasa kenan idan abu yake faruwa sai kaga nake bawa mutum hakuri, don ince ma mutum yayi hakuri kawaii. Bayan haka kuma ban da abin da zan gaya wa mutum sai dai in dinga baku hakuri. In bawa wannan hakuri, in bawa waccan hakuri, in ce muku duniyar nan ba komai bane. Yanda nake yanke shawara kenan a wurin aiki, za ka je gefen wannan ka tambaya meye ya faru wannan ya gaya maka. Bayan wannan ya gaya maka sai ka tambaye wannan meye ya faru wannan shi ma ya fada nashi. Dan kowa ya fada nashi sai ka ji to. Bayan haka kuma za ka dangane waye ne yake da gaskiya. In ka gane mai gaskiya sai a hankali sai ka ja wancan da bai da gaskiya ka ce mashi wane za ka dinga yin hakuri. Da ka yi haka, da ka yi haka da ba zai yi haka ba kuma gashi ka ma wannan aka, kuma abun ya dameshi, sai ka bashi hakuri. Yanda nake yanke shawara kenan a wurin aiki ko idan ana nema wani shawara sai dai in ce to duk in na ji gefe, in na ji gashi gashi sai in ce to. Ga wanda za ayi, ayi haka a gwada a gani. In na gan abun zai amfana da mutane sai ince to a yi shi. Yanda nake yanke shawara wurin aiki kenan.

Ina da bokiti guda goma a cikin ɗakin gidana. Ina da bokiti guda biyar a ɗakin abinci na kuma ina da bokiti guda biyar a ɗakin wanka na. Sai bokitin da na zo ina da su gaba kidiya a gida na shine guda goma. A kan aikin gida, domin na aikin baking. To in ka, idan kana aiki da baking, ya kamata kana da bokiti da yawa a cikin gida domin aiki ya rage maka yawa. Saboda ba zaka zo kana samun matsala wurin sa kaya ko wurin sa ruwa ko idan babu ruwa kana son ka ɗiba ruwa sai kazo kana ta fama da shi ba. To kaman lokacin da ruwan mu yake ƙarewa saboda ina da bokiti guda goma a gida sai ka ga na kwashe na ba wa mutane su taya ni ɗiba ruwa daga rijiya a waje su zo su zuba mun a ciki. To bokiti guda goma nan sai idan sa aiki na ya ragu sai ka ga na diddiba ruwa kowane lokaci ana kawowa sai ka ga, idan ka kawo bokiti guda goma ka zuba ruwa sai ka ga ruwan ya cika. Ba ka da wani matsalan zuwa rijiya kaje kasa ki ɗiba wani ruwa ko wani abu kana ta shan wahala. Kana neman inda zaka sa ruwa babu wurin sa ruwa. Amma ina da drum da nake zuba ruwan a ciki. Idan an kawo bokiti guda goma aka zuba ruwa a cikin drum to ya riga yayi rabin da zai cika. In an sake kawo wani bokiti guda goma an zuba to zai cika mun drum dina da nake sa ruwa a cikin kicin. Bayan haka kuma sai a sake ɗiba mun wasu bokiti guda goma in haje a cikin kitchen da kuma bathroom dina na wanka. Saboda zan dinga wanka da ruwa idan ruwan mu ya ƙare mukan sha wahala sosai. Dalilin da ya sa ni ke da bokiti guda goma a cikin gida na ke nan saboda aiki, aiki ya kamun yawa wani lokaci. Idan ban zo na dinga ƙara siyan bokiti ba sanga ina ta shan wahala. Wani, damama ina da bokiti sun kai goma sha ɗaya amma na ba wa kanwa na guda ɗiya domin tana makaranta takan yi wanka in za ta, ta ce in tana son ta ɗiba ruwa sai ta dinga shan wahala domin bata da bokiti. Shi ya sa na ba ta bokiti guda ɗiya sai bokitin da sun zo sun rage mun kuma sai sun zama guda goma. To yanzu ina son in yi kokari in sake siya wasu robobi ko bokiti in ƙara saboda aikin gida ya den ragu mun. Ba zan zo ina ta shan wahala a kan banda wurin sa ruwa ko banda wurin sa aiki, kayan da zan yi aiki. Ko idan ina son in yi wanki zan zo ina ta shan wahala ba kuma ina da yaro. To bokiti da yawa in kana da yaro sai ake den ragu maka domin lokacin da kana da wanki zaka yi wanki a cikin sukuni. Ba wanda zai takura maka ba. Ba inda, ba zaka zo kana neman inda zaka yi aiki ba don kana da bokiti guda goma. Gaskiya ina da bokiti guda goma ne a gida na kuma yana rai sai sa aiki na ya ragu. Ba ya ban wahala ba. Ba na shan wahala da aiki ba a kan bokiti guda goma da ni ke da su a cikin gida na. Na gode ma bokiti guda goma da ni ke da su domin suna sa aiki na ya je mun da sauƙi. Na gode Alhamdulillah.

Yayan itacen da ni nake fi so shine yayan itacen da babanmu ya shuka a gidanmu, shine mangwaro. Shine yayan itacen da nake fi so sosai. Ina son shan mangwaro, kuma wannan mangwaro da babanmu ya shuka a cikin gidanmu yana da da zaki sosai. Yayan itacen da na fi so ke nan mangwaron da yake a gidanmu. To, duk lokacin da mangwaro ya yi haka nan sai ka zo ka ga mutane su zo suna tarokan yayan man-, yayan itacen gidanmu domin babanmu ya, ya rubuta, hmm, agriculture inda ake studying plant sosai, so ya iya shuka abubuwa ba kaɗan ba. In ya shuka abubuwa sai ka ga sun fita da kyau kuma sun yi iri mai kyau. Sai ka ga yayen itacen sun yi kyau sosai. Mangwarorin da muke da su a gidanmu guda biyu ne, kuma dukkansu suna fita manya-manya. Suna da kyau sosai ba kaɗan ba domin babanmu ne ya shushshukasu, ya lura da su, ya sa musu taki. Yayan itacen da nake so ke nan sosai shine mangwaro domin yana da zaki. Nikan iya shan mangwaro cike da kwano daga safe sai ka dinga sha har rana yayi. Haka muke yi a gidanmu domin muna da mangwaro ko taina babanmu ya shukaa mana, ya haje. Ba mu da wani matsalan wai ba mu da abun da, yayan itacen da za mu sha ko wani abu ko muna karanci ko za mu je mu siya ko za mu je mu nema ko kuwa ba mu da shi. A muna da yayan itace a gidanmu kuma mangwaro shine yayan itacen da ni na fi so sha sosai domin yana da zaki kuma yayi, yana ma kyau ma jiki kuma ba daci domin ni ina son kaya masu zaki sosai, sunfi dadi. In kana cin abu kaci abu yana maka dadi, yana shiga maka ciki kuma ina son bawon mangwaro domin yana da dan daci daci. In ka haɗa dacin nan da zakin da yake ciki sai ka ji ya maka daidai da za ka ci abu mai kyau. Yakan gyara ciki, yakan gyara fata, yakan gyara jiki. To gaskiya ina son yarayan mangwaro. Sune yayen itacen da nake fi so sha sosai shine yayen mangwaro domin suna da zaki sosai ba kaɗan ba.

Eh gaskiya na iya kunna wuta, ban da matsala da maganan kunna wuta ba domin na iya kunna wuta. Maigida na ya koya mun kunna wuta duk domin lokacin da baya nan a gida sai ya ce mun to zan kunna wuta. Tin lokacin da aka zo aka sa mana solar da inverter mu haka shine ya koya mun kunna wuta domin lokacin da baya nan ba kuma wuri yayi duhu ko wani abu sai ni in kunna. Ma ni da yarona mu da wutan da yake a gida kamin shi ya dawo. So bani da masalan kunna wuta ba ko na minti daya ko kadan. Duk lokacin da wuri yayi duhu kaman wutan wajen gidan mu shine muke dan kashewa wani lokaci. To abun da muke zo muke yi domin mun bar wutan a kunne sai rana in ya fita sai ya lalace mana bulb ɗin. To abun da mun zo muke yi, mukan kashe wutan dada safe kaman safe yayi kamun rana ya fita sai mu kashe wutan. Dai lokacin da dare ya fara yi wuri ya fara koma duhu to ni da kaina nake je in kunna wutan gidan mu. Sai in kunna shi da daddare domin zamu iya mu gani wuri da daddare. Ni kam na iya kunna wuta. Wani lokacin ma maigida na bey kunna wuta ni da kaina nake kunnawa. Wani lokacin kuma in ni ban kunna ba sai ka gashi ya zo ya kunna amma kanwa na bata iya kunna wuta ba. Sai dai ka dinga surutai da ita kije ki yi haka, kije ki yi haka, kije ki kunna wuta, kije ki kashe, kije ki kunna haka muke yi da ƙanwa na. Kullum sai ka gaya mata kije ki kunna mana wuta bata iya zauna anata haka kawai sai ta tashi ta je ta kunna maka wuta wai domin wuri yayi duhu ko wani abu ko ba a gani ko tana son tayi wani abu. Yanzu yanzu ma ta zo ta tambaye ni ta ce in kunna wutan ɗakin nan da kika kashe. Na ce mata eh kije ki kunna ba matsala. Shine ta je ciki yanzu ta je ta kunna wutan ɗakin ta amma in ba haka ba eh na iya kunna wuta. Ni da kaina ma na iya kunna wuta. Me a wurin wani kunna wuta kaman wani aiki ne ai ba matsala kunna wutan ba wuya ma.

Gaskiya ban iya tsalle a igiya ba. Wannan tsalle a igiya an koya mana tun muna yara a makarantar primary school. Shine ake tsalle a igiya sosai akan sa mu mu dankoya tsallw a igiya. Amma ko kawayan mu suna wasa sai ka ga suna ta tsalle a igiya suna ta tsalle a igiya amma gaskiya ni ban iya tsalle a igiya ba. Sai dai in dinga kallon su ko da na gwada tsalle sai ka ga na zo na fadi. Igiyan sai in gaji kuma da wuri. Shi yasa ni bana, ban iya tsalle a igiya ba. Nakan yi kokari wani lokaci amma bayan kokarin da nake yi ba zan ce na iya ba. Domin ban ma iya tsalle a igiya ba ko na minti ɗaya ban iya tsalle a igiya ba. Nakan don yi kokari in iya ko kuwa irin wani abun da ka gani kana sha'awan ka yi domin mutane suna yi. Shine dalilin da ya sa ni ina kokari in yi wani lokaci kaga ina tsalle a kan igiya amma ba wai na iya tsallen ba. Gaskiya tsallen igiya ba wasa ne da nake da zan iya yi ba ko na minti ɗaya. Ba zan iya yin wasan tsalle a igiya ba. Ban ma iya wasan, ba ma iya tsalle a igiya ba. Domin in igiyan ya zo ya ɗauri ƙafana na fadi fa. A tunanin da nake yi kenan. Idan ya zo ƙafana ya zo an daga igiyan, igiyan bai da guba ya zo ya ɗauri min ƙafa kuma na fadi. Nakan, ina da tsoro sosai ba kadan ba. Tsoron da nake ji shine ba zai ma bani yin tsalle a igiyan ba ko da na gwada. Zan ji kamar zan fadi in ya ɗaure min ƙafa kuma na fadi fa. Shi ya sa ma gaba ki ɗaya bana tsalle a igiya ba. Ban iya tsalle a igiya ba. Ina jin tsoron fadi. Ina ji kamar wani aiki ne mai nauyi sosai da in ka yi za ka gaji kuma shi ya sa kawai bana ma yi kawai. Gaskiya ban iya tsalle a igiya ba. Wani lokacin kamar lokacin da aka samu a makaranta mu kan yi wasa amma duk masu yin wasan tsalle a igiya ni bana, ba'a gani na a ciki. Sai dai kaga wasan dafa abinci ko wasan gudu da wani abubuwa kamar irin nan amma ba wai ace an ganni ina wasan igiya ba. Ana, ana ɗaddaga igiyan ina tsalle, ina tsalli a'a ba zan iya ba. Ban iya wasan ban iya salli a igiya ba. Gaskiya ba wasa bane nawa dan ni zan iya yi domin na tsani wasan tsalle a igiya ko da wani abu kaɗan ne ya fa, ya faru sai ka ga ka fadi, ka fadi ka ci ƙasa domin ƙafanka ya, ya ɗauri da igiyan kuma ya zubar da kai a ƙasa. Dalilin da ya sa ni bana son wasa a igiya kenan. Dan ni ban iya wasan igiya ba. Idan na yi wasa a igiya da wa'yansu sai ka ga ban iya ba kuma na fadi ko wani abu ka zo ka ci bakinka, ka je gida a maka duka ko wani abu ace mai ya sa ka je ka yi wasan da ba zai, ba zai sa ka ka, ka je ka yi wasan da zai sa ka ka fadi ko wani abu. Sai ka ga komai bai zo ya maka dadi ba a makaranta a ranan nan akan ka yi wasan tsalle a igiya. To dalilin da ya sa ni ban iya wasa kan salli a igiya ba kenan. Kwata kwata ban iya wasa ba na tsalli a igiya kuma ban, bana jin wani iri kamar ban iya wasan ba.

Gaskiya, na fi son fanka da-- na fi son AC da fanka. Domin amfani da AC yakan ba mutum sanyi sosai, sanyi na masamma. Sanyin da za ka ji daɗi, sanyin da zai sa ma har ka shiga cikin bargo ka je ka lullaba kanka. Shine sanyin da AC yake ba da wa. Amma sanyin da fanka yake ba da wa sai dai ka ji jikinka yake-- yana ta bushewa, yana ta bushewa. Ba za ka dinga jin wani daɗi ba. Kaman fankan sama na silin, wani lokacin ma har zafi ne yake ta hurawa. Sai dai ka dinga jin zafin da yake hurawa ba wai wani sanyi ne ba. Da kaman fanka na sama, idan dare ya yi, sai dai da asuba kaman irin lokacin da sanyi yake fita wa a waje shine za ka ga silin fan ɗinmu yana don hura maka iska. Amma idan ba yamma ba, lokacin da akwai sanyi ba, bai hura iska sai dai dinga hura maka wani zafin daga saman silin ɗin. Yana dinga hura zafin yana ta sa sa maka zafin a jikinka. Dalilin da ya sa ba na son fanka ke nan. Kuma da surutun da fanka yake yi gaskiya ba na so, sai ko ina ba zai zo ya yi shuru inda ya kamata ba. Amma in ka sa AC sai dai ka dinga jin, hmm, shuru. Bai zai maka wani surutai barkatai surutai ba. Sai dai dinga sake maka iska har sanyi zai zo yana damunka a kan AC. Sai kuma ya sa fatanka, ni dai na-- tunanina a cikin kai na dai duk mai zama a cikin AC sai ka ga fatanshi yana yin smooth, yana yin, yana yin fresh a kan babu ranar da yake taɓa kaba. Shi ya sa ni ke son AC sosai. Dalilin da ya sa ba na son fanka ko na minti da yake nan. Ni ina gani kaman fanka ma bai da amfani. In ba dai yana son ya hura maka kaya ne ya bushe ba. Na ga kaman fanka bai da wani amfani mai mahimmanci ba. Sai dai AC, gaskiya ni kam ina son AC sosai. Na fi son amfani da AC. Amma fa ban da AC a gidana nakan yi manage ne da fan da nake da shi. Amma ni na fi son AC. Yanzu ma Allah ya sa ma shekaran nan ina addu'a in samu kuɗi in saya AC. Na yi damuna, na ce to shekaran da ya wuce, na 2025 na ce zan saya domin zafi. Gidan da muke zama concrete ne, so zafi yana mana yawa sosai. Na ce to zan zo in saya AC. To kuma ba mu samu kuɗi last year ba. Kmai ya yi wuya sosai da mutum zai saya AC ɗin da yake so. Amma shekaran nan kam, in Allah ya yadda ina ta addu'a mu samu kuɗin da za mu iya mu saya AC a kan zafi da yaro da baby da muke da shi, so da mu saya AC mu dinga amfani da shi. Kuma mun saya AC kuma solar mu bai dauka AC sai dai za mu jira lokacin da aka kawo wuta. Amma na gaya wa maigidana na goma ce in dinga amfani da AC. Duk lokacin da aka kawo wuta sai mu amfani da AC. Ba wai zan dinga amfani da fanka da nepa ina-- da wutan solar ina ta shan wahala. Wani lokacin a kawo wuta, wani lokacin baa kawo wuta ba sai ka dinga fama, kana ta wani fama na ce ni gaskiya ba na so. Toh Allah yasa shekaran nan, mu iya mu siya AC. Ina da abubuwa dayawa da nakeso in siya amma ina addua Allah yasa mu iya mu siya duka kayan da muke da su a cikin ranmu domin abubuwan sun mana yawa amma gaskiya ne ina fi son AC. Ina son AC sosai a kan sanyin da yake ba ma mutum a jiki. Se ka dinga hura maka wani sanyi mai kyau, sanyi mai dadi, sai ka kwanta kayi bacci mai duk baka da wani matsala wai zafi ko wani abu. Kuma ko wai ka biya wani kuɗin recharging ko wani abu idan ya lallace ne to sai dai ya lallace. Amma idan ka siya AC gaskiya sai kaɗan mori AC na kwana biyu kamin ya zo ya samu wani matsala ba.

Eh, gaskiya ina bin ka'idojin aiki. Domin idan ba ka bin ka'idojin aiki ba, ba za ka ji dadin aikinka a inda kake aiki ba. Amma idan kana bin ka'idojin da aka ba ku a wurin aiki, sai ka ga ba ku zo ka samu matsala da mutanen da kake aiki da su ba. Ni bana yarda da karya doka. Domin karya doka baya, bai da kyau kuma bai da dadi. Idan ka zo kana zama ka zo kana ta karya dokan da ake ba ka, ba za ka gane kan abin da kake yi ba a wurin aiki. Domin ba za ka zo kana samu farin ciki ba, ba za ka zo kana da kwancin hankali ba, sai ka zo abu yana ta baka haushi a kowane lokaci. Dalilin da ya sa nake bin ka'idojin aiki ke nan. Eh kuwa, kwarai da gaske, nakan bi ka'idoji a wurin aiki. Bani da matsala da bin ka'idojin aiki ba. Domin in zo an ce in kana aiki, mm ba ka bin ka'idojin aiki ba, ka zo kana ta karya doka. To, ko abin da kake nema a wurin aikin sai zai zo yana maka wuyan ka samu. Domin ka zo ka zama mai karya ma mutane doka kuma bai da kyau. Gobe in kana da wani matsala kana son taimako ko kana son a ji ka, sai ka zo ka gan ba wanda ya damu da kai ba domin ba ka bin ka'idojin aiki. Kuma ko kana neman ko promotion ko wani abu, bara a zo, a zo ana ta duba a gan ka, ka zama mai karya doka. Ba ka bin ka'idojin aiki amma ni kam gaskiya ina bin ka'idojin aikina. Ba zan iya zama a wurin aiki a ban doka ko a ban wani abu in yi in zo, in zo kuma ban zo ina bin dokan ba. Domin ni mai bin ka'idoji ne inda babanmu ya koya mana mu dinga bin ka'idoji a wurin aiki. Haka aka koya mana domin zama da mutane ko da a ina kake, dole sai ka dinga bin ka'idoji.

Malamin da ni nake fi so sosai shi ne malamin da yake koya mana English, a makaranta. Shi ne malamin da nake so sosai, domin koya wa mutane English yana da sauƙi, kuma bai ba wa mutum wuya da zaka koya ba, amma in anzo ana koya maka wani chemistry, ko wa'insu physics, sai ka ga ka dinga wani fama da abin da ake koya maka baka gane kanshi ba, sai ka zo ka ga abin komai ya zo yana maka wuya. Amma malamin da ni na fi so shi ne malamin da yake koya mana Turanci a makaranta. Ko a inda muke, um, ana koya mana Turanci. To, nakan fi son in je in na jin inda ake koya mana Turanci, ba wai inda za'a zo ana koya mana Hausa ba, ko wani yare irin nan. Na fi son teacher, wanda yake koya mana Turanci, ko a, a wurin aikin mu akwai wanda yake a-ana biyan shi ya dinga koya wa yara Turanci. To, ni ma ina so in biya a koya wa yarana Turanci domin ni ce, na fi son teacher mai koya wa yara Turanci gaskiya.

Gaskiya na iya tafiya da ƙafa da nisa sosai domin lokacin da aka haife mu, kaman zan iya tafiya na 20 kilometers. Domin da aka haife mu a ƙauye, mukan taka daga gida mu je wuri mai kauyuka masu nisa, mu je mu je gona da za mu je mu yi noma da za mu ci. So mukan yi tafiya mai nisa sosai daga inda muke, inda babanmu na aiki zuwa ƙauyenmu da muka fita, yana da nisa sosai. Zai yi kaman ko 20 kilometers ko twenty something kilometers toh wani lokacin sai ka ga mun yi awa, awa. Mukan taka daga gidanmu inda muke sai mukai can ƙauyenmu idan muna da ko gona ko wani abu. Wani lokacin sai mu hau mashin, wani lokaci sai mu tafiya ƙafa. Akwai wani gona kuma da yana da nisa sosai da baban mu ya siya, yana da nisa kaman 30 kilometers toh wani lokaci sai mu taka, mu yi rabin hanya sai a zo a ɗauke mu a hanya. Kaman lokacin da mun je mu, sai a ɗauke wayan su sai a bar wayan su. Lokacin da an tafi an dawo sai a zo a dauke su. Amma kamin a dawo a dauke su, to kaga sunyi tafiya kaman na 15 kilometers lokacin. So gaskiya tafiyan da ni zan iya yi shine da ƙafa shine kaman 20 kilometers. Zan iya yin tafiya mai nisa sosai kaman mai 20 kilometers ko 25 kilometers. Zan iya yin tafiya da ƙafana na 20 kilometers domin mun saba tun da muna yara muna girma muna ƙanana mukan taka mu je wuri mai nisa sosai. Ko yanzu ma idan ina son in fita ko zan je kasuwa, hakan nan da ƙafa nake takawa in tafi bakin hanya sai in hau abin da zai kai ni kasuwa. Amma lokacin da muke ƙanana muke takawa sosai. Mukan iya takawa, to takawan ma shiga mana jiki. Nakan taka muyi-- in je wuri mai nisa tun da shi ke-- Indan mu biyu ne ko ni da kanwana ko ni da wani ko ni da wata to idan dai mu biyu ne mukan, muna takawa muna magana, muna magana a hanya ko muna taɗi ko muna, muna tare sai ka ga mun yi tafiya mai nisa sosai inda ba mu yi sammani ba. Amma idan mutum ɗaya ne shi ne za ka ga tafiya ya maka gajiya sai ka ga ka gaji da wuri sai ka ji ko ina ya maka shiru toh ba za ka ji daɗin takawa kai dayaba. Amma idan kana taka da aboki ne ko wani toh za ka iya tafiya da ƙafanka har ka yi 20 kilometers. Gaskiya nakan yi tafiya da ƙafa kilometers. In za mu je gona ko za mu je wani wuri ko za mu je biki. Lokacin Kirismas mu kan je mu taka, mu je biki a ƙauyuka, ƙauyuka masu nisa sai ka ga mun taka har dare. Muna takawa muna zuwa biki. Bamu da matsala da takawa da kafan mu ba domin-- tafiya da kafan mu ba domin mun saba. Tun muna yara yara muna takawa da kafan mu muje wurare masu nisa sosai. Sai kaga mun tafi daji da ƙafanmu sai mu taka cikin can, can, can daji mu je mu yi wasa har mu gina gida. In mun gama gina gidan a cikin dajin sai mu taka da ƙafanmu mu dawo gida. Toh, iyayenmu ba sa ma sanin inda muka taka da ƙafanmu muka tafi ba. Sai ranar da in suna son mu je gona sai su sake sa mu taka da ƙafa mu bi su mu je gona toh abun ya shiga mana jiki mun saba tun lokaci a gidanmu ko ana son a je gona ba mu da wani kuma ba mu da hanya mai kyau da za a ce za dinga hawan mota ko keke ko wani abu a tafi gona ba. Da ƙafanmu muke kilometers mu tafi gona mu sake mu dawo. Wani lokacin 10 kilometers sai mu taka da ƙafanmu mu tafi sai mu sake mu taka da ƙafanmu mu dawo haka mun saba. Amma kuma mun kuma dawo wa gida sai mu sake mu ɗiba ruwa da ƙafanmu mu je mu dafa abinci da komai sai mu yi da ƙafanmu. Haka muka saba, haka aka yi girma, haka muka aka haife mu, haka muka yi girma, haka iyayenmu masu ke yi. So abun ya gama shiga mana jiki ba mu da matsala da takawa da ƙafanmu a wuri mai nisa ko wani abu. A gaskiya ina iya tafiya da ƙafana in je wuri mai nisa.